A gaskiya ni dai ba na iya iyo a ruwa ban iya iyo ba. Abinda yasa kuma ban koyi iyo ba saboda akwai lokacin da muna 'yan yara munje kogi ni da wasu ƙawayena wasu su biyu sai suka faɗi a cikin ruwan tunda suka shiga cikin ruwan wai su za su yi iyo. Shi kenan ba su fito ba shi kenan sai dai gawansu aka ɗauka. Shi ya sa ni dai na ce har rayuwata ta ƙare ba zan taɓa ƙara zuwa kogi ba. Balantana har in je in yi iyo. Kuma ina ba wa wa'inda suke zuwa kogi shawara da su daina zuwa musamman mata saboda mata ba su iya yin iyo ba. Kawai suna zuwa ne idan suka je sai su yi karambani su shiga kogi kuma suna shiga kogin nan shi kenan ruwan yayi sai ya tafi da su. Shi ya sa a gaskiya ni dai ban iya iyo ba bana yin iyo.

Eh to a gaskiya idan zan iya canza abu ɗaya a duniyan nan shine abin da zan canza, yanda muke sauraron juna. A gaskiya yanda muke sauraron juna abune wanda ya kamata a duba. Umm, abin zan sa kowa ya iya sauraron juna don ya fahimta, ba don irin amsa ba. Yanzu yawancin mutane muna saurara, muna sauraron junanmu ne kawai don mu samu damar cewa a'a ba haka ba ne. Ko ni, ko ni kuma na fi sani haka dai irin hakan. Ko mutum ya nuna ai shi ya fi sani haka. Dalilin zaɓi na shine saboda ina ganin yawancin matsalolin duniya suna farawa ne daga rashin fahimta ko a gida, irin ace aure ya lalace saboda ba, ba a saurari juna ba ko kuma a ce a siyasa yaƙi ya tashi saboda kowa yana son nasa ra'ayi ne kawai yayi nasara ko kuma a ce a social media ana cin mutunci saboda ba, saboda ba, ba mu ba wa juna damar bayyana kanmu ba, ko a ce a makaranta haka. Za ka ga ɗalibi yana jin, yana jin banza saboda malam bai sau, bai saurare shi ba. Idan muka koyi sauraron juna da gaske, rabin rikice-rikicen zai ƙare kafin ya fara. Umm, sakamakonsa idan ya canza, za ka ga ƙasa, ƙasa, ƙasa da fushi lokacin da mutum ya ji an saurare shi, umm, fushinsa yana raguwa da kuma ya ragu sosai da kuma ƙarin mafita. Mutane biyu masu ra'ayi daban-daban za su iya za-zama su fito su, da su fito da mafita ta uku yadda ta fi kyau. Umm, ina fata ana ganewa. Sai kuma ƙarin tausayi. Za mu iya fahimta cewa kowa yana da dalilinsa. Ba za mu ce kai, ba za mu ce kai ba, kai ba ka da hankali ko da, da sauransu dai irin haka ko kuma a ce duniya mai natsuwa. Iyalai, iyalai za su yi ƙarfin al'umma. Iyalai za su yi ƙarfin al'umma, za su yi haɗin kai sosai da sosai. Ƙasashe za su yi magana maimakon yin yaƙi. Umm, bana cewa za mu yarda da juna ɗari cikin ɗari ba, a'a, amma za mu ce na ji ka, na fahimce ka daga ina kake magana. A takaice dai fasaha, fasaha za ta iya gyara abubuwa da yawa amma idan zuciya ba ta canza ba komai ma zai, komai ma ba zai canza ba.

Eh to a taƙaice ni dai ba zan ce na taɓa karanta littafi ba saboda wanda na karanta ma duk na manta da su. Littafin da na ji ko na sani sune wasu sunansu sun shahara sosai a bakin mutane kamar irin su "Su aljanahce". Wannan shi ne sarki duk wata tana duk wata tana duk wata mai karanta littafin nan tana kuka da shi labarin soyayya ne cike da gwaji ahm sannan kuma matashiyar arewa labarin yarinya mai ilimi da soyayya da cin amanar zamani ce a cikin littafin nan sai kuma akwai wata rigar aro. Wannan ma ya ba da tasiri mai zafi game da auren da, aure da kuma haƙuri. Akwai kuma wani sunanshi gidan zinare da miji, umm, gidan zinare da mijin bakiɗaya. Sunaye, sunaye da dama kusan kowanne marubuci yana da wanda wanda ya ƙware a rubutun. Umm, rubutun ya, ya kan kasance mai, mai sauƙi amman yana shiga zuciya kai tsaye. Umm, masu karantawa a unguwarninmu su ne wasu ƴan mata da kuma mat, ƴanmata da kuma matasa sune masu saye bayan sun gama aiki na gida da daddare za ka ji an kunna fitila uhm ko kuma an saka earpiece a kunne suna karatu har zuwa ƙarfe ɗaya na dare uhm ko kuma a je a ari littattafai littafi ɗaya zai shiga zai shiga gida biyar anti ba ki gama ba ni ma ina so in karanta haka za ka ji ana cewa ko kuma a kasuwa akwai masu sayar da sayar da su a tebur naira naira ɗari biyar ko kuma naira dubu ɗaya. An tara su kamar yadda ake tara riga. Maza ma suna karantawa amma a ɓoye. Suna cewa ni kawai ina so ne in ga yadda marubucin ya rubuta sannan kuma wasu labaran ciki da zancen mutane duniyar littattafan soyayya ta hausa tana da dokokinta ehm kamar irin su labari yawancin ya yarinya ya yarinya talakace mai kyau sai ta haɗu da saurayi attajiri umm, rubutun ya, ya kan kasance mai, mai sauƙi amman yana shiga zuciya kai tsaye. Umm, ko dai farin ciki ne ko kuma darasi mai zafi sannan kuma zancen mutane. Bayan wani ya karanta littafin sai ya zama batun unguwa na sati ɗaya. Kai ka ga abunda zara kama sai a ce kai ka ga abin da zara ta yi wa musa kuwa wallahi wannan marubucin ya san ya san yanda ya raina mana hankali darasi, ba soyayya kawai ba. Ana magana ne gama da haƙuri a aure mutunta iyaye karatu da sakamakon rashin biyayya malamai ma suna cewa a karanta su domin a koyi malamai ma sukan ce a karanta su domin ai koyi na ɗabi'u masu kyau a takaice ji, a takaice dai wannan duniya ce tunani da mafarki. Tana ba matar mata dama, damar fita daga gajiyar gida su shiga wata duniya na minti talatin. Tana koya, koya da kuma warkarwa. Tana koyarwa da kuma warkarwa. Umm, wasu suna cewa rubutu ne kawai amma ga wasu karantawa, amma ga masu karantawa labarin ya zama na gaske ne sosai da sosai.

A gaskiya babu wani lokaci da ya dogara na ci abinci, ya danganta da yanayin aiki na. Maybe aikin rana ne ko na dare. Idan dai kamar ni wajan aikin maikatar ko ɗalibi irin tsakanin ƙarfe ɗaya na rana zuwa ƙarfe biyu na rana. Bayan mun dawo daga makaranta ko kuma wajen aiki, idan ina gida kuma wasu na kan ci abinci ƙarfe sha biyu da rabi da zarar an dafa musamman a lokacin sanyi. Idan kuma ina kasuwa ina fara cin abinci ne daga ƙarfe sha ɗaya da rabi na safe. Uhm, ko in sai suya da wake da ƙosai idan na siya su da wuri za su iya cika min ciki. Uhm, irin dokan ita ce da zafi ya ragu kaɗan sai, sai a ci abinci. Idan dai har abincin da ƙwai zafi. Uhm, ta yanda muke cin abinci shine mu kan ci tare. Idan muna gida duk muna zaune a tabarma. Babba, babba yana fara yin bismillah sauran sai su bi ko wa ya sa hannu ya ci abinci. Yawancin, yawancin tuwon shinkafa, tuwon dawa ko spaghetti da miya, uh, ta taushe da miyar kuka ko kuma miyar stew. Uhm, ana wanke hannu kafin a ci abinci, da ruwa da sabulu kafin a ci. Ana ci da hannun dama. Ba a magana da baki kaf, idan ana cin abinci. Bayan an ci abinci ana shan ruwa sai a ce "na gode Allah". Wasu suna yin, suna yin tsayi kaɗan kafin su tashi saboda abincin ya, ya bi jiki. A waje ma haka sai kaga mutane a ƙarƙashin bishiya kowa da ruwan sa suna cin tuwo suna tattaunawa muhim, muhimmancinsa abinci yana-- abincin rana shine babban abinci. Shine ke ba da ƙarfi har zuwa dare. Idan ba a ci, idan ba a ci abinci ba sai a ce "kai yau, yau ba ka ci abinci ba me ya faru?" Ataikace dai muna cin abincin rana tsakanin sha biyu da rabi zuwa ƙarfe biyu da rabi. Muna ci tare da dariya da kuma gode ma Allah.

Kai a gaskiya jira alayi a Nigeria a Najeriya jarabawa ce sosai kuma sai ka yi haƙuri amma mun saba da shi a gaskiya. Ina nake tsayawa da kuma yaya nake tsayawa? Nakan tsaya a hannuwar aljihu waya a hannu wannan shi ne makaminmu ko layi ne na banki ko na man fetur dole ne waya ta yi aiki. Ina scroll ɗin TikTok, WhatsApp ko kuma in duba lokaci sau ashirin. Tattaunawa da wanda ke kusa dani maba'a ba a tsaya a yi shiru ba sai ka ce kai wannan layi ya yi tsawo sai ya amsa wallahi tun da safe nake nan. Nan da nan kun zama abokai za ka gani kallon gaba kowane minti talatin sai ka duba ka ga ko layi ya motsa. Idan ya motsa sai farin ciki ya kama ka haka abin yake. Sannan kuma abubuwan da ake tattaunawa a zuciya shi ne "ya Allah ka ba da haƙuri" musamman idan rana ce da safe. Lissafi a gabana alwai mutum sha biyar idan kowa ya ɗauki minti biyu to sai bayan rabin sa'a kenan zan nawa zai zo. Tunani abin da zan yi bayan nan da na gama sai in tsaya sai in saya suya in fara ci. Dokokin layi na unguwarmu shi ne kar ka tsallake kar ka tsallake idan kai sai ka ji oga je ka bayan mana mun fito da wuri fa kai kuma ba ka zo da wuri ba. Taya za a iya ka zo ka shige mana gaba? Sannan ajiye wuri za ka iya ce wa anti ki riƙo min um ka je bayan gida amana ce na baki ba a fushi duk da jinkiri muna dariya ne. Wani zai ba ka da labarin dariya ya karya zafin da kake ci. Ji a takaici dai jira alayi ba kawai tsaye ba ne lokaci ne na hira, tunani da kuma koyon haƙuri. Kuma idan a ƙarshe ka samu abin da kake so sai ka ji kamar ka yi nasara.